Ina amfani da kayan gishiri kaɗan, ina amfani da siga kaɗan sabida yawansu yakan iya zama illa a jikin mutum. Ina dai amfani da shi dai dai yadda ba zai cutar da ni ba.

Na gabatar da rahotona ne akan duk wani abu wanda ya shafi kasuwanci na, abin da ya shigo, abin da ya fita, abin da aka rasa, sannan abun da aka ɗauka. Nana shine rahoton da muke ƙoƙarin shigarwa.

Muna ba da shawarwari sosai game da abubuwan da ya shafi aiki. Sabida shawara tana da mahimmanci akan abubuwan da ya dace, wanda za a gyara kasuwanci da yadda za a kasuwancin ya ci gaba. Muna ba da shawarwari masu kyau.

A hausan da nake amfani da ita wannan kalmar da kuka faɗa ban san taya zan iya fassara muku ba. Saboda kalman ba ta ba da wani ma'anan da za a iya mata fassara ba a hausan da nake amfani da shi. Amma ban san ko Hausan wani ɓangaren ba ne.

Ina amfani da sauro net sabida yanzu hakama dashi nake amfani ina ciki, sabida yanayi na zafi sannan kuma da ƙoƙari na kare lafiya saboda ciwon sauro yana da illa a jikin ɗan adam.

Gaskiya dai ban san iya adadin amsa kiran da nake yi ba, amma ba kullum ne yake zamantowa kiran da yawa ba. Wani lokaci zan iya amsa sau biyu a ranar, wani lokaci sau uku, in ya yi dayawa sau biyar.

Ai waya ta kullum ina amfani da ita sabida waya ta bacci ne kawai ke rabani da ita. Yanzu haka ma inda nake a kwance nake amma wayan tana tare da ni. Idan ka ga bana tare da waya ta to sai dai in bacci ko gagaru mundali.

Ina lallaba da bargo mana, amma lokacin sanyi. Sabida bargo yana da matuƙan muhimmanci a lokacin sanyi amma a lokacin zafi ba ma amfani da bargo tunda ba lokacin sanyi bane, sai kuma lokaci na ruwan damina idan sai gari ya yi sanyi.

Wannan kalma a Hausa ta sai dai ace yaushe kake kwanciya bacci. Amma yaushe kake kwana a harshen yaren saƙwatance ne. Ni kuma ba da wannan harshen nake amfani ba. Yaushe nake kwana? Ina kwanciya ƙarfe takwas goma.

Gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Da ba aikina ba ne, kuma ba sana'a ta ba ce. Mu kan dai ba masu ɗinkawa sai idan sun ɗinka, sai mu sa. Amma bana ɗinka tufafi, bana ɗinka tufafi ma'ana riguna.

Eh nakan duba daftarin kuɗi sau gida. Yana yin yanda lassafi zaibiyo baya amma mukan amfani da shi ne a duba domin a san yadda abin yake lokaci by lokaci.

Eh, ruwan da nake sha gaskiya ban san iya adadin ruwan da nake sha ba. Sabida ina amfani da na famfo na rijiya, ina bokiti inda zan ɗiba da kofi in sha. Ba wai na gora ba ne.

A da ina karanta jarida amma yanzu ba na karanta wa. Saidai ta ɓangaren manhajar yanar gizo itace wadda idan an sa labarai ko na gidan radio sai in saurara.

A kullum ina zama a kujera kuma sannan ina zama a tebur. Duk zaman da ya samu, idan na je ɓaƙon guri ne dole zan zauna a tebur, idan kuma na je ofifice ne dole zan zauna a kujera.

Ina tabbatar da ingancin aikina ne ta yadda nake gwada shi. Misali a ce kaman gini nayi na siminti, to nakan zuwa idan na yi aikin in taba shi, inji jiga shi sannan inji ya ƙwarin shi yake. Nan ne nake tabbatar da mahimmancin aiki.

Ni ina sa hannu a sabon nan aiki na, na kullum saboda duk bayanan da na tattara, na rubuta kafin in kai sai na sa hannu. Ko rasit na rubuta wanda an zo an siya kaya ne dole sai na sa hannu na rubuta.

Muna cin mamanu fara a kan talatin da hudu da hudu, idan muna ganin riba. Saƙonmu yana zuwa inda muke sanya je, sannan kuma masu wasiya suna ƙoƙarin biyo mu sabida wannan tallan da ake. Muna ganin alfanu a kan wannan.

Ina karɓa baƙo ne, a duk lokacin da aka ce baƙo ya shigo, na farko abin da nake taran shi da wurin zama, sannan in nemi ruwa mai sanyi in ɗauka in ba shi. Kafin nan sai na tabbatar da ya natsu sannan zan fara tambayar shi me yake buƙata.

A cikinsu kowane ina amfani da shi. Idan zan ci tuwo ne nakan sa hannu, idan kuma zan ci shinkafa ne nakan sa cokali ko ɗanwake. Amma kowane ina amfani da shi a cikinsu ko da cokali ko da hannu.

Na jefa dutse sama sosai musamman idan na tafi zuwa bayan gari, nakan ɗauki dutse ko da na ga wani tsuntsu, nakan jefa shi sama sosai in ga tazaran adadin da dutsen ze kai kafin ya dawo ƙasa.

Ina magana da su ne cikin ladabi da kwanciyar hankali sannan da girmamawa da ba da shawaran da ya kamata a kan abin da kai ke so ka siya. Ta wannan shigan ne wanda zai siya zai fahimci dai shawaran da ka bashi.